Eh ina iya jefa dutse nesa ko da yake a danganci tazarar a inda ake so in jefa dutsen ya kai. Mai yiwuwa wata tazara ce wacce duk iyawata jifana ba zai kai can ba amma tabbas ina iya jefa dutse har nesa.

Eh, mu kan yi taro a alal hakika sau biyu a mako, sau biyu a mako mu ke taro. Wannan taro kuma mu kan yi shi ne don, ah, fadada wa juna sani a kan aiki da kuma, ah, karawa juna ilimi da iya aiki.

A gaskiya ina son biredi, ko in ce biredin da na fi so shine biredi wacce ta ke tattare da sinadarai. Na yin biredi masu inganci ba biredi ƙananu ba, na kan so biredi musamman ma wanda ake yake slice kuma yake da daɗi a baki wurin ci.

Tabbas ina shan madara sosai kuwa, dan madara abin so ne a gare ni, aa dan yana gina jiki, sa'annan kuma yana ƙara lafiya ga jikin ɗan adam. Gaskiya madara yana rage cikin abin da nake so shi yasa kuwa kusan kullum sai ina sha shi, tabbas.

Eh ina da katin kasuwanci wanda na yi rajistarin ɗin business dina da suna. Eh wannan shi ne katin kasuwanci da nake da shi amma ba ID card ba, sabida ita ID card wato na ɓangaren wani ƙungiya ke nan.

Muna amfani da ruwan rijiya a kullun a ko da yaushe, saboda ita ce ruwa mafi a'ala da mukan samu nan kusa da mu, sai kuma ruwan ita burtsatse, wato ruwan Bohol ke nan. Wa'yannan su ne ruwan da muke amfani da shi a kullum, a ko da yaushe. Dan gwamnati ta kasa ba mu, eh, ruwa mai, mai ruwan famfo mai, eh, wanda aka tace.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine cin riba. Idan kana samun riba a abubuwan da kake siyarwa, a lokacin ne za ka ji daɗin kasuwancin da kake yi. Akasin haka, yakan lalata kasuwancin mutum. Saboda haka, ita riba tana da mahimmanci wuce ginshiƙi ce babba a kan harka ta kasuwanci.

Abin da nake yi a lokacin da na kamu da mura shine na kayi ƙoƙari in guji ruwan sanyi ko kuma kayan sanyi. Sa'an nan na kayi ƙoƙari in ga cewa ina shan magani wanda zai warkar da ni daga wannan mura.

Ina jagorantar mutane ne, ta kula da yanayunsu gabaki ɗaya don harka da jama'a ba abu bane na wasa. Saboda haka nake kulawa sosai wurin yadda zan, uh, jagorance su. Nakan ji, uh, matsalolin kowa da kowa sai inyi amfani da shi wurin kulawa da su gabaki ɗaya.

Ina son duka tufafi, haɗa da na auduga da na siliki, duka babu wanda ba na so. Ina matukar son waɗannan, kaloli ko in ce irin tufafin sosai sosai kuwa. Don waɗannan tufafi ina jin daɗin sa su a kullum, a ko da yaushe.

A gaskiya akwai abubuwa da dama sukan sa ni nayi dariya musamman idan naga yara na wani wasa, wasa na ban dariya haka nakan ƙyalƙyali da dariya tabbas wannan haka yake. Sa'annan kuma nakan so in ga, eh iyalina sukan, su ma sukan sa ni dariya sosai kuwa.

Sosai kuwa ina iya dafa abinci amma ya danganci wane irin abinci ne zan dafa. Ko da yake ina da ƙoƙarin dafa abinci, nakan iya tuƙa tuwo, nakan iya dafa shinkafa, nakan iya daka sakwara, nakan iya yin jollof rice da dai sauransu. Duk wannan abu ne da zan iya yi.

Ina taimakawa mutane ne wajen yi musu bayani na abun da yake trending a al'umma. Sa'annan nakan yi ƙoƙarin ganin na yi musu bidiyo na yanda za su yi wannan abu. Sa'annan kuma nakan ba wasu dama wa'inda suke da lokaci su same ni mu zauna muna, mu, mu, mu, mu tattauna yanda za su iya yin wannan abu. So wannan hanyoyi ne da nake bi wurin taimakawa mutane.

Kusan kullum Bluetooth ɗin wayata tana kunna ne, saboda akwai abubuwa da nake yi kuma suna amfani ne da Bluetooth na wayata. To saboda haka ne nake barin Bluetooth a kunne kusan kowane lokaci. In ba haka ba, ba na kunna Bluetooth. Ko da yake, aa, tun da nake tare da wannan waya ban tsammani akwai ranaku ɗaya, biyu, uku da za su shuɗe ban kunna Bluetooth ba.

Eh ina musabaha da mutane musamman a matsayina na musulmi wanda ke harka da jama'a. To duk lokacin da na shiga wurin jama'a nakan fara ne da musu sallama sa'annan in yi musu musabaha don sada zumunci da kuma nuna soyayya ga juna. Wannan shi ne daidai.

Eh nakan yi aiki bayan lokaci, ko da yake ya danganci wane irin aiki ne sa'annan a wane wuri zan yi wannan aikin. Idan aiki ya kama wanda zan fita in je wani wuri, to nakan tabbatar cewa wurin yana da tsaro kamin na ƙarasa. Idan na yi la'akari da cewa wannan inda zan je aiki ba shi da tsaro, to a gaskiya nakan ja baya ga yin aiki a wannan guri. Amma nakan yi aiki a bayan lokaci.